Ni nakan fi son hawa matakala domin matakala a koba kome za ka motsa jikin ka yayin hawan ta. Amma lifta kawai za ta kai ka ne lokaci guda. Amma matakala shi ina kallon wannan a matsayin kamar exercise ne, motsa jiki ne yayin hawa.